Assalamu alaikum. A yau zan yi magana ne a kan wata tambaya da ta shafi lafiyar mu tsaye. Tambayar ita ce, kana shan magani kullum? Wannan tambaya tana da sauki a ji amma amsarta tana da zurfi sosai. Domin lafiya abu ne mai matuƙar muhimmanci a rayuwar mutum. A gaskiya, ba kowa ne yake shan magani kullum ba. Wasu mutane suna shan magani ne kawai idan sun kamu da rashin lafiya, wasu kuma saboda wata cuta da dindindin, suna shan magani kullum kamar yadda likita ya tsara musu. Don haka shan magani kullum yana da alaƙa da yanayin lafiyar mutum. Ni kaina bana shan magani kullum. Ina shan magani ne kawai idan na ji rashin lafiya kamar mura, zazzabi ko ciwon kai. Idan na ji jikina ba daidai ba, sai in je asibiti ko in tuntubi likita kafin in sha magani. Wannan yana da muhimmanci domin shan magani ba tare da shawarar likita ba yana iya haifar da matsala. Amma akwai mutane da dama da suke shan magani kullum, musamman waɗanda ke da cututtuka kamar hawan jini, ciwon suga, asma ko wasu cututtuka na dogon lokaci. A irin wannan hali, shan magani kullum ba zabi ba ne, wajibi ne. Wajibi ne. Idan suka daina shan maganin, lafiyarsu na iya dabarbarewa. Abu mai muhimmanci shi ne bin umarnin likita. Wasu mutane suna fara shan magani amma da zarar sun ji sauki sai su daina. Wannan ba daidai ba ne. A wasu lokuta, daina shan magani kafin lokaci na iya sa cuta ta dawo da ƙarfi ko ta haifar da wata matsala. Akwai kuma batun shan magani kai tsaye ba tare da bincike ba, abin da ake kira self-medication. Wasu mutane suna zuwa chemist su sayi magani kawai saboda sun gan wani yana sha ko sun ji ana cewa yana aiki. Wannan yana da haɗari domin jikin kowa ba iri daya ba ne. Maganan, maganin da ya dace da wannan wa-wata kila ba zai dace da kai ba. Baya ga maganin asibiti, wasu mutane suna shan maganin gargajiya kullum. A al'ada, maganin gargajiya yana da matsayi a cikin al'ummarmu amma yana da kyau a yi takatsatsan. Ba duk abun da ake kira magani ba ne yake da aminci idan aka sha ba tare da auna shi da kyau ba. A ganina mafi, mafi muhimmanci shi ne kula da lafiyar tun kafin rashin lafiya ya zo. Abubuwa kamar cin abinci mai kyau, shan ruwa, motsa jiki da samun isashshen hutu suna rage buƙatar shan magani kullum. Idan mutum yana kula da jikinsa, zai fi samun lafiya. Haka kuma yana da kyau mu riƙa zuwa duba lafiyar, lafiya lokaci zuwa lokaci ko da ba mu jin ciwo. Wannan yana taimakawa wajen gano matsala da wuri kafin ta tsananta. A wasu lokuta, likita zai iya ba da shawarar magani ko canjin rayuwa ba tare da sai an sha magani kullum ba. Don haka idan aka tambaye ni, "Kana shan magani kullum?" Amsarta ita ce, "A'a ba kullum ba amma ina girmama kuma ina fahimtar waɗanda dole su sha magani kullum saboda lafiyarsu." Abu mafi muhimmanci shi ne mutum ya san yanayin jikinsa, ya saurari likita kuma ya guji yin abin da zai cutar da lafiyarsa.

Assalamualaikum. A yau zanyi magana ne akan wata tambaya mai muhimmanci kuma Musamman ga duk wanda yake aiki ko karatu. Tambayar ita ce "Yaya nake inganta aikina kuma me nake yi don na fi yin aiki da kyau fiye da da?" A rayuwa babu wanda yake fara aiki ya zama cikake tun daga rana ta farko. Kowa yana koya ne a hankali amma abin da yake bambanta mutum da wani shine kokarin da yake yi wajen inganta kansa da aikinsa. Ni kaina ina kokarin inganta aikina ta hanyoyi daban daban. Abu na farko da nake yi shine tsara aikina. Ina kokarin sanin abin da ya fi muhimmanci da abin da zai iya jira. Idan mutum yana aiki ba tare da tsari ba, yawanci aiki zai yi wahala kuma sakamako ba zai yi kyau ba. Don haka ina yawan rubu-rubuta abubuwan da zan yi a rana ko a mako domin in bi su ɗaya bayan ɗaya. Abu na biyu da nake yi wajen inganta aikina shine koyon sababbin abubuwa. Duniya tana canzawa kullum, haka ma aiki. Idan mutum ya tsaya wuri ɗaya ba tare da koya wani sabon abu ba, zai ji a baya. Saboda haka ina kokarin koya sababbin dabarru ko ta hanyar karatu, sauraron mutane masu gogewa ko amfani da intanet don ƙarin ilimi. Haka kuma ina ganin sauraron shawarwari da gyara yana da matuƙar muhimmanci. Idan wani yana nuna mun kuskure ko ya bani shawara akan yadda zan inganta aikina, ba, bana daukar hakan a matsayin cin mutunci. A maimakon haka ina daukar shi a matsayin dama ta gyara da inganta aiki. Kaina duk wanda yake so ya ci gaba dole ne ya iya karɓar gyara. Wani abu mai muhimmanci shine yin aiki da lokaci. Kokarin zama mai bin lokaci domin lokaci yana da daraja sosai. Idan mutum yana jin kiri ko rashin bin lokaci, hakan na iya rage ingancin aikinsa. Don haka ina kokarin fara aiki da wuri kuma in kammala abin da aka bani a lokacin da ya dace. Ina kuma inganta aikina ta hanyar yin aiki tare da wasu mutane. Yin aiki a matsayin ƙungiya yana taimakawa sosai domin kowa yana da abin da ya sani. Idan muka haɗa ilimi da kwarewa, sakamakon aiki zai fi kyau. Haka kuma yin aiki da wasu yana koya maka haƙuri, fahimtar juna da girmama ra'ayin, ra'ayin wasu. Baya ga haka ina kokarin duba aikin da na yi a baya domin ganin yi inda na yi daidai da inda na yi kuskure. Wannan yana taimaka min wajen guje wa maimaita kuskure iri daya a gaba. Idan mutum bai taɓa duba kansa ba, zai yi wahala ya san inda yake buƙatar gyara. Haka kuma kula da lafiya da hutawa yana da alaƙa da ingancin aiki. Idan mutum yana gajiya sosai ko jiki baya, baya cikin koshin lafiya, aiki ba zai yi kyau ba. Don haka ina kokarin samun hutu, barci mai kyau da kula da jikina domin in iya yin aiki yadda.

Assalamala-- assalamualaikum. A yau, zan yi magana ne kuma a kan wata tambaya da ta shafi kusan kowa a wannan zamani. Tambayar ita ce, sau nawa nake amfani da wayata, kuma me yasa nake yawan amfani da ita? A gaskiya, waya ta zama wani muhimmin bangare ne na rayuwarmu ta yau da kullum. A baya, waya ana amfani da ita ne kawai don kira, amma a yau waya ta wuce haka. Yanzu muna amfani da waya don sadarwa, karatu, aiki, kasuwanci, nishaɗi da kuma samun labarai. Ni kaina ina amfani da wayata kullum kuma sau da dama a rana. Da safe, da zarar na tashi, sau da yawa ina duba wayata domin ganin sakonni, kira ko wani muhimmin bayani. Wannan ya zama al'ada ga mutane da yawa a wannan zamani. Ina amfani da waya ta wajen aiki da karɓar sakonni ta apps kamar WhatsApp, Telegram ko Messenger. Hakan yana taimaka mun wajen sadarwa da abokai, yan uwa da kuma mutanen da nake aiki da su. Wani lokaci, idan ba don waya ba, sadarwa za ta yi wahala sosai. Haka kuma, ina amfani da waya ta wajen koyo da neman ilimi. Akwai abubuwa da yawa da zan yi koya ta wayata, kamar karanta labarai, kallon bidiyo na ilimi ko yin bincike a intanet. Wannan yana taimaka mun in fatatta ilimi na ba tare da sai na je wani wuri ba. A bangaren aiki kuma, waya tana taka muhimmar rawa. Ina amfani da ita wajen aikin online, tuntubar abokan aiki da kuma bin abubuwan da suka shafi aikina. A wasu lokuta, zan iya cewa ina amfani da wayata na sawon amfani a rana saboda aiki. Ba zan manta da nishaɗi ba. Wani lokaci ina amfani da waya ta wajen sauraron kiɗa, kallon bidiyo ko shiga shafukan sada zumunta. Wannan yana taimaka mun wajen samun hutu da rage damuwa bayan aiki ko karatu. Duk da haka, yana da muhimmanci mu lura cewa yawan amfani da waya na iya zama matsala idan ba a kul— ba a kula ba. Wasu lokuta, mutum na iya yin amfani da waya fiye da girma har ta, har ta hana shi mayar da hankali ga abubuwa masu muhimmanci kamar karatu, aiki ko hulɗa da mutanen da, da ke kusa da shi. Saboda haka, ina ƙoƙarin daidaita yadda nake amfani da wayata. Ina ƙoƙarin ware lokaci na musamman don aiki da kuma lokaci don hutu. Idan ina tare da iyali ko abokai, ina ƙoƙarin rage amfani da waya domin in ba su cikakkiyar kulawa. A gadina, waya kamar ƙarin aiki ce. Idan an yi amfani da ita da kyau, tana taimakawa wa sosai. Amma idan aka bari ta mammaye rayuwa, za ta iya zama matsala. Don haka, hikima tana cikin yadda ake hak— yadda da kuma lokacin da muke amfani da waya. Na gode sosai da sauraron wannan maganata. Ina fata ta amfani da ku. Hakarshe waya wata babbar ni'ima ce.